Kana ci da cokali ko da hannu? A'a, da cokali fa nake ci saboda wani zubun hannuna akwai ciwo, shi yasa nake yawan ci da cokali. Kuma cin abinci da cokali yana da daɗi gaskiya kuma yana da muhimmanci.

Kana iya ɗinka tufafi, ina iya ɗinka tufafi saboda ɗinka tufafi yana da matuƙar daɗi. Saboda in ka ɗinka tufafi kana sa sababbin tufafi, kowa zai gan ka, kana yin kyau.

So nawa kake share gidan ɗakin ka? Ina share ɗakina ne da safe da rana da yamma saboda ƙura tana yawan shigowa shi yasa nake yi.

Yaya dangantakar ku da shugaban aiki? A gaskiya ba wani dangantaka tsakanina da shi. Kowai dai aiki ne ya kawo ni gun shi. Ni ke yin aikina cikin lumana.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, wani zubin gaskiya ina amfani da mataimakin murya saboda yana taimaka mini a gurin yin aikina.

Me kake ci a wurin aiki? Eh, ina cin kek ne da kuma abinci da drink sake ɗin nake haɗawa na sha saboda yana burge ni.

Kana fin son hawa matakala ko lifta? Na fi son lifta saboda lifta tana da sauki amma in ka hau matakala zaka je a gajiye in zaka shiga ofis amma in ka hau lifta zaka ga da sauki.

Kana iya hawan keke? Eh, ina hawa keke gaskiya, dan ina zuwa ma yawo akan ta. Zani kasuwa akan keke nake zuwa saboda daɗin ta kuma tana burge ni.

Me kake yi don ƙara aiki? Me kake yi don ƙara aiki? Ina yi ne abin da nake ƙara aiki na daban ne, kuma ina maida hankali a gun aikina.

Kana miƙe jiki da safe? Ina miƙe jiki da safe gaskiya. Sabo da miƙe jiki da safe yana ƙara min karsashi da kuma jin daɗi na lafiyar jikina.

Wane irin miya kake finso? Gaskiya ina son miyar kuka da miyar taushe amma miyar taushe dai nafi so saboda tafi daɗi sosai. Gunyin girki.